To gaskiya ni a shekara babu wani lokaci guda daya takamaiman da zan ce ina fusanshi. Amma dai idan muka auna a dinnan ce, zan iya cewa na fi son lokacin watan Ramadan ne. Lokaci ne na ibada, lokaci ne na ƙara kusanci da Mahaliccinka da za ka yi sallah, ka yi karatu, ka yi karatun Alkur'ani. To idan na auna da dukkanin watannin da suke cikin shekara, nakan samu kaina a cikin farin ciki da shauki na shiga shi. Wannan wata mai albarka kuma muna fata Allah zai karɓe, ba don ya ba mu gidan Aljanna kuma ya sa mu cika da kyau da imani. Amma gaskiya in aka, in aka ce watan Ramadan wata ne mai muhimmanci ga dukkanin musulmi wanda in ka mai da hankali to Allah zai iya maka rahama, zai iya maka gafara kuma muna san rai za mu cika da imani kuwa mu kasance cikin bayi wa inda za a 'yantar su daga wuta zuwa Aljanna. Kuma yana ɗaya daga cikin wata wanda ake karɓan addu'an bayi. To idan muka duba da hakan ne, ni a wajena, zan iya cewa watan Ramadan wata ne wanda ya fi mun, shi ne lokaci da ya fi mun daɗi a cikin shekara.

Idan aka yi magana na sabulu, ina amfani da sabulu kala guda biyu ne. Akwai sabulun da nake amfani da shi in yi wanka da shi. Akwai sabulun kuma da nake amfani da shi domin in yi wanki da shi. Shi sabulun wanki ina amfani da Viva. Shi kuma sabulun wanka ina amfani da Septol. To gaskiya sune sabulu takamaimai wanda nake amfani da su. Saboda jikin ka da kayan ka dole ne a samu bambancin tufafi. Bambancin sabulu nake so na ce saboda dattin da yake jikin ka ba za ka haɗa shi da dattin da yake jikin kayan ka ba. To shiyasa nake bambanta wa.

To, duk abinda dai likitanci yace ko likita yace a likitanci, nakanyi ƙoƙari inyi wannan abun kuma nakan kiyaye. Na kan yi ƙoƙari na wanke hannuna kafin na ci abinci ko abin sha, sannan na kan duba shi inda zan zuba abincin ko sha. Sannan na kan motsa jiki a cikin ɗakina ba tare da na ɗaga wani abu mai nauyi ba. To, duka wa’innan wasu matakaine wanda na ɗaukamma kaina da cewa in sha Allahu, zanyi ƙoƙari wajen inganta lafiya. Amma dai dukda munsan cewa ba mutum bane yake kare kansa, Allah ne yake kiyaye wa. To amma dai akwai ɓangarenda muma masu rai zamu taka domin ganin cewa mun kare lafiyarmu. To wa’innan sune matakai ko hanya da zance ina bi domin in kare ita lafiyarmu.

To, wani mutum ne wanda nake zaune a cikin ɗakina me kaɗai ba tare da wani ba. Muna cudanya da shi. To amma nakan yi ƙoƙari in ga cewa na tsaftace wajen da nake kwana. Dalilin da ya sa na ɗauko cewa bani kaɗai nake, na ɗauko cewa ni kaɗai nake kwana cikin ɗaki shine, wato yadda zan nuna cewa ɗakina ba waya cika yin dattabai. Ni kaɗai ne mazauni a ɗakina. To gaskiya nakan ɗauki lokaci mai ɗan tsaho haka ban share shi ɗakin na ba. Ba wai don babu dattin bane saboda kawai shi dattin be kai ya kawo darasi. Wai dole-dole suna yin shara ba ko wasu abubuwa makamantan haka. Nakan yi ƙoƙari ace na ajiye tsintsiya a kusa da ni domin in ga duk wani abun da na yi tunanin ba zai kawo min tsafta a cikin ɗakina ba, na share shi. Kuma idan ka duba shara ita kanta abu ne mai kyau domin kana inganta wajen da kake zama da inda kake zama kuma kai kanka ma, wanda ka yi sharan na tabbata idan aka tambaye ka zaka fi jin daɗin inda kake zama ka yi share sharan naka to da wannan zan iya cewa gaskiya ba ni shara wai akai-akai gaskiya. Amma dai nakan yi ƙoƙari, in ga cewa shi wajen da nake zama ba wai na bashi bane da datti. Amma dai zan yi ƙoƙari, yadda idan wani ya zo ba zai ga cewa daga gani wannan wajen akwai naƙasaba ko akwai datti ko akwai wata dauda da take nuna cewa babu mutum a wajen.

A yankin da nake zama, hakika babu zakara a kusa. Kuma zan iya cewa babu, sai dai akwai zakaru a nesa. Wanda idan muka ce za mu ji kukan su, to kukan su zai kasance mana can irin da nisan nan da ake yi. Amma kamar yadda na faɗi a can wasu ɗaukar da nai shi kukan zakara wata lalaci wacce mutane suke amfani da ita domin su gano cewa akwai-- kamar zan iya cewa lokaci ne na karɓan addu'a domin shi zakara idan yayi cara ana alamta cewa ya ga mala'ika ne. To gaskiya idan na ji zakara yayi cara ina ji ba wai bana ji ba. Kuma na kan yi ƙoƙari in yi addu'o'i a wannan lokacin. To dai sanda na ji zakara yayi cara na san ya ga mala'ika ne. To da wannan ne nake cewa ni dai a kusa ba mu da zakara amma ina sa rai domin wancan-- wannan falala da na ambata idan zan samu dama in yi kiwo na zakara to da farin ciki, da annashuwa, da kwaɗayin abin da caransa yake yi zan ajiye zakara domin in dinga kula da lafiyar shi, in kula da ciwon cin shi, in kula da shan shi. Domin wannan alfanu da yake ba mu mu 'yan adam. To yanzu ma haka da nake maganan nan kamar yadda na faɗa maka ina jiwo kukan zakara a can nesa, a can nesa. To amma ya fi a ce shi wannan zakaran yana kusa da kai domin da ka jiwo a nesa kwar abu a ce yana kusa da kai. Kuma wasu lokutan za ka ga da asuba ma yana yi. Amma dai can nisan nake jiwo babu shi, babu alamar muryar shi a nan kusa. Amma ina sa rai in sha Allahu ko ni ban samu zakara ba maƙotan mu da muke gefe gefe da su Allah ya sa wani ya kawo zakara domin mu amfana da wannan lokaci da yake samarwa 'yan adam. To shine dai wannan ƙarshen bayani na zan iya cewa ina jin ko caran zakara ko kukan zakara da safe. Answer ita ce eh amma kukan yakan kasance a can nesa ne ba wai a nan kusa bane. Na gode ga wannan dama aka bani nayi magana a kan kukan zakara da safe. Mu tashi lafiya. Ina godiya matuƙa. Allah ya biya mana buƙatun mu na alkhairi. Amin ya Rabbal Alamin.

Ina cin abinci ne a daidai lokacin da na ji yunwa ko kuma na ji buƙatar ci. Babu wani lokaci guda ɗaya takamammai wanda na auna na ƙayyade na ce wai shi wannan lokaci a lokacin ne zan ci abincin rana. Amma cin abincin rana na yana kamawa daga ƙarfe sha biyu ne zuwa abin da ya yi ƙarfe uku. To a wannan lokaci ne nake samun dama in ci abinci ko in sha ruwa domin na fi jin daɗin sha wannan lokacin. Amma duk lokacin da ya wuce haka yayi ƙasa ko kuma ya gaza haka, za ka samu cewa dole sai na ji yunwa a wannan lokacin sha biyu zuwa ƙarfe uku domin ba a lokacin shi na ci wannan abincin ba. Idan muka auna ace na ci abinci daga sha ɗaya ba a kai sha biyun ba to zai zama kaman yana cikin abincin safe ne. To da zaran an tura a kaje idan ƙarfe biyu haka za ka ga cewa zan fara jin yunwa. Shi kuma idan na ci daga abin da ya yi ƙarfe uku zuwa huɗu misali abin da ya ƙasa zai haɗe mun nema misali kamar ace na ci abincin dare wanda kuma ni ba haka na so na samu ba. Kawai dai mu taƙaita shi abinci na na kan ci shi ne daga sha biyu zuwa ƙarfe, ƙarfe uku na rana.

Ai kamar yadda ake faɗi cewa bakonka annabinka. Toh gaskiya idan aka ce na yi baƙo, na kan yi ƙoƙari na tarbi wannan baƙo cikin girmamawa da kulawa da ba da murmushi da sakin fuska domin shi bakonka kamar yadda aka faɗi annabinka ne. Idan ka auna da shi ma hidimar da ya yi daga wani gari misali mu ɗauka idan ya zo daga wani gari ne, to ka ga shi ma ya kashe kuɗi ya yi hidima wa kansa kafin ya zo ya sada wannan zaman can domin ya sami lada. Amma idan muka ɗauka a ɓangaren kai kuma ka ga kai ma za ka kasance cikin farin ciki, cikin nishaɗi, ka ga kai ma ƙimarka ko daraja ka ta ƙara sama saboda ka ga an ce yau wani mutum ya zo, ba wanda yake so ya gani a ce siyo kai dinnan kai dinnan da ka saba ganin kanka kullum a ce ya taso ya kakkaɓa jikinsa ya zo domin ya gan ka. To ka ku ai a tanani na duk wani abun morewa ko jin daɗi ya kamata ka samar ma wannan baƙo shi ma domin ka faranta masa rai. To ni ma gaskiya indai na san na yi baƙo, na kan in yi ƙoƙari na faranta masa rai. An ce shimfidar fuska ta wuce ta tabarma. Toh duk yadda za a yi na kan ƙoƙari na saki fuskata domin ya ji cewa ba wai kamar ya takura ba ne kuma yana neman wani abu ko kuma wani abu maka wancan haka.

Ni mutum ne ma'abocin kusan ɗaukan hoto. To amma wani wajen yanayi ne yake ba mutum dama ya ɗauki hoto. Na farko dai ni ina so na ɗauki hotuna amma saboda matsaloli misali na farko rashin kyamara mai kyau yana ɗaya daga cikin abubuwan da za su sa ba na ɗaukan hoto. Na farko dai kai ka ji shi mutum za ka ga yayi kyau, yayi ado amma idan ya ɗauka wace da wata waya wacce kyamara ba ta da kyau sai ka ga cewa diyya kamar lalata kayan zance. Kuma babu, babu farjini jikin kaya saboda babu wani sheki ko haske da yake fitowa saboda ita kyamara duk ta kashe wa'innan abubuwan da ya kamata ta bayyana kamar da mutum saboda a gan shi da kyau. Wannan shi ne amma idan hoto ne gaskiya nima ina son ɗaukan hoto. Kuma hoto ma in muka cire wannan hoto ma ai tarihi ne saboda yanzu za ka iya ji ba ka son hoto amma idan aka ɗan ƙara samun matsawa na wasu shekaru sai ka ga cewa kuma ka fara son shi wannan hoto ɗin. Saboda domin in Allah ya mana tsawon cinrai zamu tura ma yara, zamu ba su su gani su ga cewa ga uwananmu nan, ga yayana ko ga mahaifina lokacin da yana shekara kaza. Ko, ko da ma a ce mutum babu shi a duniya, ta ga makusantan shi za su ga cewa eh uwa ne ga kamannin shi na, ga kazaɗin shi na. Kuma hakan zai ƙara musu farin ciki kuma ya rage musu raɗabi na abubuwan da suke ji game da kewa na wani nasu wanda bai nan ko kuma yana nan amma yana waje mai nisa.

Gidanmu gida ne na jama'a wanda akwai taron mutane. Idan ka-ka ce za ka auna da yawan mu ma, kafin mu sami rijiya bursasai to hakika ta ba s-mun samu tsawon lokaci. Shekaru masu yawa muna amfani da ita rijiya. Gida, gida ne wanda gidanmu wanda ake amfani da rijiya domin bukatun yau da kullum. Amma ita rijiyar mu ta kasance mai tsaftace. Ba mu mata jefa jefe, ba mu yarda wani abun cutarwa wanda har in zai zo gaba garin mu ba mu kare shi ba. To amma shi matsala da ita rijiya, za ka ga akwai wani lokaci na shekara wanda idan aka samu kamar rani ya fara, za ka iya ganin cewa ita rijiya duk ta tsotse wannan ruwan nata da yake, da yake cikin nata. Saboda biyu nisan da za mu iya cewa ya kai wani mataki ba wanda ba zai ƙare ba ko wani abu makamancin haka. Amma mun samu ci gaba da gaba, mun zo mun samu rijiya ta bature wacce ake saka bututu domin a fasa ƙasa ya je can ƙasa ya samu bukuruwa. To amma shi ma akwai ina kwanakin, hakikanin gaskiya, rijiyar ta zo ta ƙare, an zo an samu cewa babu ɓaturuwa a cikin wannan rijiya. Amma ga zance mafi inganci shine cewa sai an sake haka wata rijiya ta bature domin mu ƙara samun ruwa a cikinta. Amma ina makaro ku da cewa wannan shine gaskiyar lamari tsakanin rijiya da bursasai. Amma mu a wajen mu mun yi amfani da rijiya sosai da sosai kuma har ta kan kai ga matakin da wasu lokuta za ka ga muna shan wannan ruwa na cikin wannan rijiya. Amma tun da muka fara shan ruwa na, na malam bature wato ruwan bursasai, muka fara gane cewa akwai bambancen daɗi tsakanin ruwan cikin bursasai da kuma ruwan rijiya. Amma don amfani ko muna amfani da ruwan rijiya domin aikace aikace, irin su wanki, wanka har girki ma duka muna yi da su. Sai dai sha ne kawai muke shan na bursasai.

Ai keke, ina hawa keke domin ita keke abin hawa na ne na farko a duniya da na fara mallaka. Kuma keke zan iya cewa abubuwan hawa ita ce tafi kowane abin hawa waɗanda suke tafiya a ƙasa wahala domin ita da kanka ake so ka tsaya ba tare da wani abu ya dogara ka ba ko ya tare ka. Amma keke tun ina ƙaramin yaro na goge a kan hawa kan keke kuma na iya tuka ta kuma na iya sarrafa ta na iya ta'ammali da ita. Amma idan ka ɗauka ta wata ɓangare za ka ga keke tana da hatsari ga yara. Amma kuma lokacin idan muna tasowa duka bamu ganin wannan hatsarin da yake tattare da ita domin za mu ga abokanmu wane ya iya, wane ya iya, wane kaza ya iya. To idan muka yi amfani da wannan zai zamanto mana kaman ƙarfin gwiwa a wajen mu ga mun iya. Kuma idan ka duba wannan a ko wani labari da nake da shi domin iyawa ta na tuƙa keke, mahaifiyata take aiki ne domin har in je in siyo mata kayan da take yin sana'a. Wato kayayyakin zoɓo, su dinja, su kwakwa, su suga domin tazo ta haɗa kayan da take haɗa zoɓo. Wanda tafiyar zuwa kasuwa ne kuma kasuwa za ka ga cewa akwai ababan hawa waɗanda suke tafiya da gudu wasu kuma a hankali. To duka wannan zan iya ba da misali kamar a matsayin iyawata ce ya sa aka wato bani wannan damar.

Da farko dai zan ce ina shan magani kuma ina amfani da magani da na bature da na gargajiya kuma zan yi, zan ce dai Allah ya ƙare mu da lafiya domin da inda kaji an, an baci magani to akwai alamar rashin lafiya a tattare da mutum. Kuma magani yakan kasance da cin rai da kona rai amma duka abinda mutum yake bukata a rayuwa shune hakuri Dalu inda kaji an ce ana shan magani to ba lafiya ne kuma ita lafiya babu wanda yake ba kashi lafiya har sai Allah ya yarda ya baka lafiya. To da wannan nake cewa ni gaskiya ina shan magani kuma zai yiwu ya, musamman shekaru biyu ko uku ma da suka wuce, na jera shekara ya fi uku kullum suna sha magani babu ranar fashi. Indai ka ga ban sha ba to wane dalili ne ya zo ya gitta wanda ya wuce ƙarfin gina. Akwai kuma maganin da zaka ga koda baka sha ba zaka kasance cikin rashin jin daɗi da kuzari musamman idan maganin na kamar wani rashin lafiya rka ne wanda ka ɗade ka na fama da shi. To a irin wannan yanayi ne mutum yake bukata ya kasance yana shan magani domin ya kiyaye lafiyarsa, ya kiyaye ɗabi'arsa, ya kiyaye al'amuransa na yau da kullum domin guje wa wani abu wanda ba shi ke nan ba. Indai a ƙarshe zan ce ina shan magani kuma banda da shan magami, kuma banda matsala da wadanda basu shan magani. Da wannan nake cewa na gode.